Ina cin abincin rana a lokuta daban-daban saboda yanayin aikina. Amma na fi cin abincin rana ƙarfe biyu. Kamar yanzu, maganan nan da nake yi, saura minti biyar in tashi domin in je in ci abincin rana. Ina roƙa abincin rana da muhimmanci saboda haka bana wasa da shi kuma bana tsallake rana ba tare da na ci abincin rana ba.

Kalanda abu ne mai amfani saboda haka a duk ranar duniya ina tashi da safe sai na duba kalanda ko da ko na san cewa gobe ga date ɗin kalanda da zai kasance. Amma saboda saboda yin hakan wajibi ne inna tashi in duba kalanda ko kuma ina wajen aiki idan ina tantama akan rana ko ina ƙara duba kalanda domin tabbatarwa.

Nau'in abinci kala kala ne. Akwai irin nau'ikan abincin da nake ci da hannu, kamar su tuwo, fate, dambu. Wannan abinci ne na gargajiya. Sannan akwai nau'ikan abincin da nake ci da cokali, kamar su shinkafa, taliya da dai sauransu. Saboda haka ina cin abinci ne da hannu sannan da kuma cokali.

Eh ƙwarai da gaske ina amfani da ajiya a yanar gizo. Wannan ajiyoyin sun kasu kashi kashi ne amma wanda nake ajiya nafina amfani ne da wacce ake kira da Gmail. Ina amfani da Gmail ne domin adana lambobi, hotuna da sauran wasu kayan amfani. Eh tabbas ina ajiya a yanar gizo.

Eh tabbas ina rubuta kashe kuɗin da nake yi a wajen aiki saboda yana da matuƙar amfani in san adadin kudin da yake shigowa da kuma adadin da yake fita. To ina rubutawa ne domin ko da wani abu zai taso na rashin gaskiya da wani abu sai a zo a duba kundin da aka rubuta kasa-kasan kashe kuɗi.

Ina kallon wayana na sa'o'i masu yawa saboda akwai ayyukan da nake yi a cikin wayana wacce suna da yawa sosai. Saboda haka nakan zauna na lokaci mai yawa domin kallon wayana. Aƙalla ina kallon wayana na sama da sa'a goma ko sha biyar a duk rana. Gaskiya ni, mutum ne ma'aboci kallon waya.

Ina matukar ƙaunar fim saboda haka a duk sanda aka ce ga wani sabon shiri zai fita kuma za a haska mana shi a gidan kallo, ina rage ma kaina abubuwa ne domin na samu na je na halarci wannan kallon fim ɗin. Ina zuwa gidan fim sosai saboda yana ɗibe min kewa kuma ina jin da'in shi sosai.

Allah ya halacci mutane daban daban ne, wasu masu amfani da hannu da dama, wasu suna amfani da hannun hagu. Ni kuma Allah ya sa ni a cikin jerin mutanen nan masu amfani da hannun hagu. Ina jin daɗin hakan sosai saboda haka Allah ya yi ni. Tun ina yaro, iyayena sun so, sun so su sauya mun amma hakan bai yiwu ba.

Eh, to ni dai ina cin citta abinci amma ba sosai ba. Amma akwai nau'in abun da na fi son citta a ciki kaman shayi haka. Idan ina da fama da mura, nakan dafa shayi tare da citta wanda in na sha zai sauƙaƙa min jin azaban muran da ke damu na. Ina son citta gaskiya sosai.

Eh, ciniki ya danganta ne da yanayin da ake ciki a kasuwa. Kamar yanzu da ƴan makaranta sun tafi gida, cinikin namu ya ɗan yi ƙasa, amma idan sun dawo hutu to cinikin yana ƙara hauhawa ne sosai. Hakan ya sa dai yanzu nake cewa ba ciniki a yanzu haka, amma in suka dawo muna yin ciniki sosai.

Ina zuwa kasuwa da safe in dawo da yamma. Sa'annan kuma a cikin mako nakan je kasuwa sau biyar sai in huta ranar Asabar da Lahadi. Haƙiƙanin gaskiya, zuwa kasuwa ya zama min jiki. Kokuma ince, na riga da na saba da zuwa kasuwa saboda a nan nake samun ɗan abin da nake ci.

A lokutan baya ko in ce shekarun baya nataso ne inda da daddare mukan kunna kyandir don ganin haske. Amma yanzu da zamani ya zo, gaskiya bama kunna kyandir. Dan ni zan iya cewa ma ban ma ba zan iya tuna lokacin da na ga an kunna kyandir ba a gida. Saboda haka a yanzu dai ba ma kunna kyandir.

Eh, ina sa agogo sosai a hannu don ko da ace agogo na baya tafiya a saiti nakan sa shi ne a hannuna domin yin kwalliya ko kuma in ce ado. Ni mutum ne mai fatakar son yin kwalliya saboda haka agogo yana ɗaya daga cikin abun da yake kara ma kwalliya kyau kuma mutane su kalla su yaba.

Eh, ban da shago da nake zama, nakan je gari gari domin yin kasuwanci. Ina zuwa garuruwa kamar Kano, Jigawa, Sokoto da sauransu domin sayo kayayyaki wanda munan ba su da shi. Saboda haka ina tafiya kasuwanci sosai don ni ma abokacin kasuwanci ne.

Eh na taso inda cire takalmi a gida al'ada ne, saboda idan na fita yawo can zan iya zuwa in je in tako wasu abubuwa wanda bai kamata in zo in taka ɗaki ba. Ba tare da na cire takalmi ba. Saboda haka kafin in shiga gida zan cire takalmi na, ko in riƙe a hannu. Duk da dai akwai inda ma muke cire takalmi mu ajiye.

Tabbas ina da sha'awan karanta littattafai na Hausa, na Turanci da na Larabci. Ina son karanta littattafai sosai, shi ya sa ina da littattafai kala kala a ɗakina. Ko yanzu da ace zan ga wani sabon littafi ya fita, to wajibi ne in je in mallake shi domin in karanta shi in ga yadda yake.

Makullan namu sun kasu kashe kashe ne. Akwai na shago, akwai na gida sannan akwai na abar hawa wato mota. Ina ajiye makullan shago ne a ƙasan filo na saboda tsaro. Sa'annan makullan gida basa hannuna sai da in tambayi abu bani. Sai kuma mukullin mota na, yana tare da ni. Wani zubin ma ina haɗa su ne da mukullin shago da na mota sai a haɗa su gaba ɗaya in ajiye.

Ba zan iya faɗin ko sau nawa nake amfani da intanet ba domin amfanin da intanet da nake yi yana da yawa. Yanzu haka ina amfani da intanet. Intanet yanzu ya zamo wani abu ne wanda wajibi ne ka yi amfani da shi saboda zamani ne yazo da shi. Don yarzo hatta kasuwanci da sauran abubuwa suna buƙatar intanet. Kasuwanci na da nake yi, nima ina buƙatar intanet. Shi ya sa ko da ya yaushe nake amfani da intanet.

Eh, ita murya halitta ne daga Allah maɗaukakin Sarki. Muryana ba ta da wani ƙarfi sosai, a hankali take amma ina iya yin ihu me ƙara. Amma dai a wajen magana, za ka ji muryana mai sanyi ne kamar na mace ban da wata murya mai ƙarfi sosai.

A duk wani abu mai muhimmanci kaman gun aiki, ɗaura aure ko wojen mutuwa, na kan yi ƙoƙari ne domin in je da wuri. Ina zuwa wojaje da wuri. Sa'an nan kuma idan ma ban je wojen aiki da wuri ba akwai matsala. Shi yasa dole ne in ga na tabbatar da na je da wuri don kada in zo in samu matsala da manyana a wajen aiki.

Rana biyan albashi wani rana ne na musamman wanda zanji dadi a raina sosai domin zan samu kudi wanda zan yi amfani da su. Rana biyan albashi wata rana ne na musamman wanda zanji a raina sosai domin akwai ranakku da ake sa ran albashi zai zo kamar daga ashirin da biyar ga wata har zuwa talatin sannan ne zaka ran cewa albashi zai shigo. Albashi in ya shigo ina jin dadi sosai.

Eh kwari sun danganta ne saboda akwai kwari kala kala. Akwai sauro, cinnaka da sauransu. Saboda haka kwarin da nake tsoro ina tsoron sauro, ina tsoron cinnaka, ina tsoron kudan cizo domin suna cutarwa sosai. Saboda haka dole ne in ji tsoron su dan shi sauro ma har cuta yake sawa jikin mutum.

Idan na fito a lokacin da taurari suka fito, ina zaunawa ne domin na kalle su. Amma ba na fitowa haka na musamman domin in kalle taurari saboda ba shi bane a gabana. Taurari wasu abu ne masu kyan gani. In dai na fito na same su, to zan tsaya in kalle su, in ta kallon su har sai na gaji da kallon su.

Ba mu da wifi a gida. Muna amfani ne da data da muke siye. Amma akwai maƙotanmu masu wifi. Saboda haka in sun ga dama, sukan taimake mu da password domin mu yi login mu ma mu ɗan amfana da wifin nasu. Amma mu dai, namu dai a gida, gaskiya ba mu da wifi. Amma ina burin siyan wifi don ina matukar kaunar shi.

Aiki na ya danganta ne da inda naje, amma rana-lokacin da nake fara aiki shine karfe tara. Amma dai yau shaɗaya na fara aiki domin an mana mutuwa mun je jana'iza. Shi ya saka ban samu naje aiki da wuri ba sai ƙarfe shaɗaya naje aiki. Kuma hakan ya zama min matsala ma duk da dai Allah ne ya kawo shi.

Fensili abun rubutu ne na yara, shi kuma alkalami zan iya cewa na manya ne. Ni yanzu ba yaro bane da zan tsaya rubutu da fensil. A wannan abun zan iya cewa na fi son rubutu da alkalami saboda ya fi kyan rubutu kuma sannan zai daɗe bai goge ba, ba kaman na fensili ba. Fensili in ka yi rubutu da shi na gogewa da wuri.

Eh, wata tana ban sha'awa. Ina so in kalle ta amma bana fitowa haka nan domin na kalli wata. Saboda na taso inda aka ce min idan ka tsaya kallon wata tana saka ciwon mura. Don ni kuma ciwon mura na taimaka min wajen dama rayuwa na. Kar ku ji na faɗa haka. Wannan wani salon magana ne. Saboda haka ba wai ko da yaushe nake kallon wata ba.

Eh ina da burin koyan yare daban daban saboda haka akwai yaren da nake so in koya kaman nufanci da sauransu. Na taso ne inda akeyin turanci da kuma yaren hausa shiyasa na fi ƙwarewa a hausa da turanci amma ina da burin koyan wani yare. Ko da yanxu zaku iya koya mun to eh zanji daɗi sosai.

Yanayi sun bambanta kala kala. Akwai sanyi, akwai zafi, akwai damuna wacce ita ne yanayin ruwa. A yanzu na fi son lokacin sanyi saboda ina yin komai a cikin kwanciyan hankali. Lokacin zafi na takura min sosai saboda yanayin zafi kuma zai takura ka, ka kasa yin bacci. Lokacin damuna kuma yana da kyau sosai, yanayi ne mai dadi saboda ana noma da sauransu amma dai yakan hana ni yin wasu abubuwa kamar fita. In ruwa ya sauko dai da sauransu, sai yashi sa'a cikin guda uku nan zan zaɓa yanayin sanyi. Duka yanayi ne masu dadi amma dai na zaɓa yanayin sanyi.

Kafin ka fara aiki sai an jaddada maka ƙa'idodin aiki. Saboda haka a duk sanda na je aiki dole ne in bi ƙa'ida. Shugabanninmu su ke samana ƙa'idoji wacce dole ne ka biya idan kana son ka zauna lafiya. Idan ba ka bi ƙa'ida za ka iya samun matsala, jinkiri wajen biyan albashi ko kuma sallame ka daga aikin wanda haka zai iya taɓa marayuwa.

Abinci mai yaji wani abinci ne wanda wasu mutane suke kauna. Amma ni dai ba na kaunar abinci mai yaji saboda ina da cutar gyambon ciki wato ulcer. A duk sanda na ci abinci mai zafi hankalina na tashi, zazzabina na tashi, sannan zan kasa samun natsuwa har sai na sha magani. Saboda haka ba na kaunar abinci mai yaji.